To bang-bangon mu dai gaskiya launin jikin shi shine blue, blue ne launin, launin bangon mu. Ya fi kyau, ya fi abun nan da shi ne launin bangon mu. Yawanci blue ne a cikin gidan mu. An yi fentin sa blue ne, yawanci bangwayen gidan mu duk kowane ɗaki blue ne bangon.